Eh, a zahirin gaskiya ni ba mutum bane wanda yake yab tuƙa son wanke wanke kayan shi. Ina wanke kayana ne har duk lokacin da na tashi sa. Bana kalar wanke kaya ace na wanke kaya na wanke kaya na zo da na goge na aje su, da na tashi amfani zuwa zanyi in ɗauko. A gaskiya ni ina da ƙyashiwannan aikin. Duk lokacin da zan je in sa kaya kuma zan sa su gobe to in na tashi kala ɗaya zan yi na goge jibi ma in zan sa zan wanke wanda zan sa jibi. To so da yawa ina son in dinga wanke wa da yawa. Saboda in ka wanke dayawa kaga in zaka huta bakayi wanki ba zaka ɗan kwana biyu bakayi wanki ba toh amman sakamako duk lokacin da zakayi amfani dasu ace lokaci za da za nema wancan to wannan abun ba me yiwuwa bane ba. Saɓanin wani zakaga za tashi zai iya wanke kayan shi wa'anda suka zasu kai mai sati ɗaya ko wata ɗaya, bai nemi wani wankin ba. To ammani gaskiya ina wanke kala ɗaya ne. In zan sa gobe, yau zan wanke kala ɗaya. In zan sa jibi sai gobe in wanke kala ɗaya. To amma waɗansu zakaga basu da jin ƙyashin wanki. A duk lokacin da wankin su ya ƙare, za su zauna suyi inda rana ɗaya suyi wanki su yi guga, tare da sun, sun samu wata gajiya ko wani abu wanda zai tsai da su. To a zahirin gaskiya ina so in kasance kala cikin kala a wa'an nan mutanan waɗanda basu da ƙasalan aiki amman ni a zahiri inada kasalan aiki sosai. Wani zakaga ya ɗauko kayan shi ya wanke da yawa da yawa ba tare da ya ji wani ƙyashi ba ko wani ya samu wani maskila ba. Bayan kuma ya wanke, sannan ya zo ya samu kayan shi ya goge. To amma da ace za a samu kala injin wanke na wanda ake amfani da shi to da za a ɗan rage, za a ɗan rage wa wani abun. To amma sakamakon haka ina wanki kala ɗaya ne yau, ɗan ranar da zan sanya zan yi wanke kala ɗaya. To amma hakan ba me yiwuwa bane ba. Da ace za a samu kamar injin wanki a cikin minti goma ma ka gama wankinka, ka yi abun da hidimomin gabanka. Amma ba haka. Waɗansu sai sun bada wanki wajen wanki da guga. Za kaga in suna da yawa a gida ace kowa sai an biya mai kuɗin wanki to wayansu kuɗaɗɗen ne za su tayi da yawa. Musamman ma in ace ko matar gidan tana da ƙyashin aiki ko wani abu makamancin haka baza ta iya aiki ba. To wannan dalilin ne yasa za kaga wani gidan kaje ka ganshi kace kace ba gyara reba saboda, saboda wayansu matan suna da ƙyashin aiki tun a gida. Basu wannan aiki wanda zasu sha wahala ko wani abu makamancin haka. Amma in ace kana aiki kana shan wahala, za kaga ba zaka sha, ba za ka saba ko da kaje gidan miji ko wani abu zaka ci gaba da aiki ba tare da gajiya wa ba. To amma in ace kana da ƙyashi ko wanki ba zaka iya ba, naka balantana maka wanke na mai gidan ka ko na ya'yan ka. Ko wani aiki wanda ya danganci gida to shine zaka zo ka iske gida. Yayi kace kace, yayi kace kace ba gyara ba. To wannan dalilin ne yasa za kaga waɗansu matan ana ɗauko masa ƴan aiki ko wani abu saboda basu iya wanki ko wani abu.